Eh ina son faɗuwar kallon, kallon faɗuwar rana. Dalili da yake sa nake son kallon faɗuwar rana shine yana da wani kala wanda yake ba da launi kamar ja, kamar ruwan goyi wanda yake da kyaun gani.

Eh ina yin barci da rana gaskiya amma ba kowane rana bane nake yin barci da rana. Dalili da ya sa haka saboda wani lokaci aikina yana hana ni barci da rana shiyasa bana yin barci da rana kowane rana.

Eh muna da fanka a rufin ɗakin mu amma ba kowane ɗaki bane. Parlour mu ne yake da fanka a rufin ɗaki. San nan sauran ɗakunan kuma muna amfani da standing fan ne a cikin ɗakin.

Eh, yana tafiya da sauri. Dalilin sa yake tafiya da sauri saboda babu lokaci, ah, lokacin dubu lokaci ne kuma ana sauri ne saboda in samu in isar da abun da ya kamata inrike wani abu daban a gabana.

Gidanmu na da ƙasa kala biyu ne. Yana da ƙasa mai duwatsu duwatsu ƙanana duwatsu da jajayen na sana. Kuma yana da normal ƙasa mai taɓo ɗayan da ake filasta dashi.

Ina zuwa kasuwa wani lokaci ranar Asabar wani lokacin na zuwa kasuwa ranar Lahadi. Dalili yasa nake zuwa ranar Asabar saboda ranar can bana da aiki sosai sannan na zuwa in saya kayan abincin da zamu ci ran Lahadi.

Eh ina cire takalma a gida. Dalilin yasa nake cire takalma gida saboda karya tattara min ƙasa ya shigar min da shi cikin ɗakin. Dun ƙasa na shigar da datti cikin ɗaki shi ya sa ba na saka a ɗaki.

Bana iya ɗinka tufafi. Ɗin-ɗinka tufafi ba sana'ana ba ne amma zan so ace ni ma in koyi ɗinka tufafi na saboda a unguwarmu babu tailorli sosai ina iya zai taimake ni.

Yadda nake magance damuwa a aiki ba wani matsala sosai ba ne. Kawai ina tsayawa ne in saurara inji mene ne dalili da yasa aka samu damuwar ne, tukunna sai muyi magana da saura shawarar da za a magance.

Eh ina kulle ƙofa kullum. Dalilin da yasa nake kulle ƙofa kullum saboda tsaro ne. Don anguwanmu dinnan anayin ɓarna sosai. Idan ba ka rufe ƙofa ba idan ka fita, kafin ka je ka dawo za ka samu an balle ma ƙofa.

Eh ina iya bada barkwanci. Dalilin da ya sa nake bada barkwanci saboda idan mutum ya zo waje na, ina so ya samu abubuwan da ya kamata wanda zai biya buƙata yayi nishaɗi.

Ba na raba inda nake a yanar gizo. Dalili yasa ba na raba wurin da nake rufe yanar gizo saboda salo ne. Domin ba san su waye da waye bane a haye anargizo. Mu haye anargizo ya lalace akwai ɓarayi, akwai kidnappers, haske sha sani ke iya ƙoƙarin gana sarƙana.

Ni na fi son shayi. Dalili da ya sa nake son shayi saboda idan na sha yana riƙe min cikina da zafi. Sa'an nan kuma in na samu biredi na ma, in na ci shi, na tafi wajen aiki ba na da jin yunwa kuma.

Gudu na fanka da nafiso, nafison gudun fanka lamba ɗaya. Dalilinda yasa nike sa fankan na gudu lamba ɗaya saboda fanka na na gudu sosai. Idan mutum yasa shi a lamba biyu zai kawo mishi mura.

Jadawalin aikin mu gaskiya yana da kyau sannan kuma mu muna haɗa kai ne muyi aiki saboda cigaban kamfanin mu gaba ɗaya ya bamu son kai.

Eh, ina kallon taurari a sama. Dalilin da sane ke kallon taurari a sama saboda wani lokaci idan na zaune ni da budurwa na muna hira, muna kallon taurari a sama dinnan muna jin daɗin hiranmu muna farin ciki.

Ina fif kuzari da sassafe. Dalilin da suna ke fin kuzari da sassafe, ina jin daɗin ƙarfin jikina lokacin can. Ko wane irin aiki na ƙarfi ne da jajircewa na iya ɗage wahali.

Eh ina sa turare kullum kan gaskiya amma idan ba inda zan je na musamman inda inasan ina gida ne ko kuma in nasan cewa zan yi aiki ne bana saka turare domin ko na saka ma asara ne.

Ina son zama cikin kwanciyar hankali wurin da babu hayaniya, na zauna da ƙi ƙafa na a ketere a kan ɗayan na, na ketere ƙafa na, na samu rediyo na ko MP3 na, na waƙa na jin daɗi haka.

Eh, ina biyan kuɗi ta waya. Dalilin da suna ke biyan kuɗi ta waya baya caji na sosai sannan kuma yafi mini sauƙi da kuma yafi mini tsaro ɗin ko ina cikin waya na ne.

Eh ina iya jefa dutse nasa gaskiya. Ina da kuma saitin jefi. Ba kamar wancan cewar ina kalli mangoro, ina soya jefi mangoro, ina da jefinsa ina sani sosai.

Eh bana harsashi lokacin bacci gaskiya amma dai wani lokaci idan ya yi kama ni ina iya yin harsashi kafin na bacci. Wani lokaci kuma in ina bacci kuma za ka samu ina yi.

Dangantakarmu da makwabta gaskiya dangantaka ne mai kyau, domin suna da mutunci sosai. Wani lokaci sukan iya dafa abinci su kawo mana, kuma mu kan iya dafa abinci mu kai musu. Saboda haka gaskiya makwabci ne masu kyau.

Ina iya wanke tufafi na sau uku a sati. Lokacin ina iya wanke wa yakai so biyar a sati. Bisa ga yanayin dattin kaya na ne, nake wanki. In tufafi na sunyi datti sosai, zan yi wanki.

Eh ina iya sale igiya, ina iya ƙoƙarin gana sale igiya. Dalilin da ya sa nake haka saboda in baka sale igiyan a lokaci zai iya harbe ƙafanka, kafadi shi ya sa nake sale wa.

Eh ina yin motsa jiki amma ba kullum nake yi ba. A cikin sati ina motsa jikina sau uku. Ina motsa jikina ran Litinin, ranan Laraba da kuma ran Asabar.

Eh ina son kallon wata da dare gaskiya. Dalilin da yasa nake zuwa kallon wata da dare ni da matana a waje saboda muna amfani da wancan lokacin ne muna hira muna kallon cikin wata muna dariya.

Eh ina mike jiki da sassafe idan na tashi domin idan na tashi da sassafe sanyi jikina yayi sanyi ga baƙi daya. Idan na mike jikina ne sanyi jikina ga baƙi daya da ƙarfi na sun dawo.

Kada muke kula da gashi ma'anar shi ne muna shafa masammai saboda karya ƙa ƙarya. Domin lokacin hunturu suna yawan karyewa, shi yasa muke shafa masamman suma domin yayi laushi karya ƙa ƙarya.

Eh, ina iya duba lambar QR kamar misali in na zo zan tura abu ta Zenda, ko kuma in ina so yin receiving ko kuɗi ta crypto ma ina iya amfani da QR in scan.

Yadda nake magance matsala dai dai a aiki shine idan an samu matsala ina iya yin shawara da abokan aikina saboda mu sanya za a iya magance yanayin da ake ciki. Idan muka san yanayin da za a magance sai mu magance.

Ba na da wifi a gida gaskiya amma ina son in y iya i ƙoƙari inga na samu na saya wifi nan saboda wifi zai min taimako sosai wajen biyan buƙatu da kuma wajen yin aiki. Sai yasa nake so na saya.

Eh ina sanya agogo a hannu sosai gaskiya. Ni kalan mutum ne mai son agogo, wanda idan nayi wanka nayi shiri zan fita idan na ga ban san yi agogo ba na jin daɗin shirin da nayi gabaki ɗaya sai na sanya agogo.

Launi tawada da nake amfani da shi shine ina amfani da baƙi da digo fari domin wayancan kalan can sune kala da nake so sosai tun ina ɗan kankaniyi ina son amfani da su.

Ina lullube jiki da bargo. Dalili da ya sa nake lullube jiki da bargo saboda sanyi da kuma cizon sauro ne. Lokaci idan ban saka sauro net ba, ina amfani da shi lullube jikina in kiyaye sanyi ko cizon sauro.

Babban burin mu a aiki shine zamana mu musamu karɓuwa ko wanene lungun duniya cewa ana amfani da ayyuka kayan aiki da mu muke gerawa shine babban burin mu a aikin da muke yi.